A gaskiya ni dai ina son shan shayi, barin ma ace shayi ba madara. Shayi ba madara yana da daɗi sosai idan ya ji kayan haɗi kamar ace idan ka shirya kaje kasuwa zaka siyo citta, da tattas, da citta, da kanunfari, da tafarnuwa, da na'ana'a, da sannan akwai kuma ganyen shayi da shi ma zaka siyo. Sannan ace da kofi zaka siyo ka tafi gida. Idan zaka ɗaura shayi sai ka dafa. Amma anfi shan shayi kaman ace ƙarfe, ƙarfe shida haka da kuma da safiya. Ƙarfe shida na yamma kenan da kuma safiya. Shine lokacin da aka fi son shan shayi. Sannan kuma ana shan shayi ne tare da iyalai. Kamar ace kun haɗu a gida tare da mama, da baba, da sauran ƴan gida. Zaku ga lokacin ma daɗin shayin na daban ne idan kowa da kowa ya haɗu. Amma in kace kai kaɗai zaka sha shayi, toh zaka dinga shan shayi ne kaman kana shan ruwa. Saboda baza ka dinga jin daɗin shayin ba. Sannan kuma lokacin shan shayi, shayi idan kowa ya haɗu zaku ga ana labari da kowa da kowa. Kowa zai kawo labaran shi kala kala. Sannan kuma kakanni lokacin su ma za su kawo labaran su kala kala. Sannan kuma ana shan shayi ne lokacin da in kaka ya zo ƙasan bishiya yana bada labari sai a zo a haɗa mishi shayi yanda zaku ji daɗin labarin sosai. Sannan kuma ana shan shayi ne lokacin da kaka zaku fita tare. Zaku, za ta baku shayi to domin ku fita. Lokacin idan za'a dafa shayi ana sa ruwa ne, ruwa daidai wanda kowa da kowa zai sha. Sannan kuma a sa citta, da Lifton, da kanunfari, duk abubuwan dai da mutum ya siyo daga kasuwan nan. Sannan zai zo ya sa a cikin ruwan nan. Sannan in ya bari ruwan ya tafasa sai ya ƙara barin shi kaman minti sha biyar a kan tukunya. Wato yana tafasa. In ya tafasa komai ya tsumi a jikin shi sannan za'a sauke. Sannan za'a zuba ma kowa da kowa. In mutum ba ya son suga a sa mishi. In kuma, in mutum baya son siga sai a sa mishi siga kaɗan. In kuma yana son suga sai a sa mishi suga idan shayi ya ji suga sosai yafi daɗi. Kaman ace idan yaji suga sosai nan ya fi daɗi. Kuma ana shan shayi ne da siga kala kala. Akwai masu sha da farar siga, akwai kuma masu sha da baƙar siga. Akwai kuma masu sha wanda basa son siga, wanda suke da ɗaba, diabetes su kuma ba'a sa musu suga lokacin da zasuyi sha shayi. Sannan kuma lokacin da ake shan shayi, lokacin ana yin fira kala kala. Sannan kowa da kowa yana bada labarin shi. Sannan kuma idan an gama shan shayi ana wanke kofuna ne a je a ajiye. Sannan kowa zai ji daɗi. Sannan shayi na bada kuzari sosai da sosai wanda ba kowa bane zai gane kuzarin da shayi yake bayarwa sai mai shan shayi.

A gaskiya mutumin da nake koyi da shi a gare ni mutumin da yake da zuciya mai kyau kuma yake da ilimi kuma yana amfani da su don taimaka ma wasu shine mutumi abin koyi a wajena. Mutumin da yake da halaye kaman haka, mai hankali amma yana tawakkali kuma wanda yake da ilimi mai yawa amma ba ya yin girman kai wanda misali bai da girman kai kuma wanda yake sauraron mutane idan sun kawo mashi ƙorafi ko kuma sun zo nema wata buƙata a gareshi shi ma mutumin da yake da nake koyi da shi ke nan. Sannan kuma mai aiki tuƙuru amma mai tausayi, wanda yake aiki tuƙuru don ya nemi kuɗi kuma ya tsaya da kanshi kuma yana jin tausayin tausayin talakawa shi ma mutumin nan ina koyi da shi kuma yana burge ni. Wanda yake ƙoƙari don cimma burinsa amma bai manta da iyalinsa ba kuma bai manta wa da maƙotansa kuma bai manta wa da matasan unguwa. Sannan kuma mai gaskiya da riƙon amana, mutumin da yake da gaskiya da riƙon amana shi ma mutumi ne abun koyi ga kowa da kowa ko babu wanda yake gari to ko babu wanda yake ganin shi ya zama yana da gaskiya ko kuma an ba shi abu ko kuma an ba shi amana baya taɓa wa shi ma ana koyi da shi. Mai koyarwa ba tare da ya ba tare da ya gaza ba. Kaman a ce malamin makaranta wanda yake koyar da ɗalibai, yana koyar da ɗalibai kullum kullum amma baya gazawa to shi ma mutumin ne da ake koyi da shi. Wanda idan ya ga wanda idan ya ga kuskure zai gyara kuma ya dinga yin kuma ya dinga yin ɗabi'u masu kyau shi ma mutumi ne da ake koyi da shi. A taƙaice mutumin da duniya bai dame shi ba shine kuma yana da kyan ɗabi'u shine yafi koyi a koyi da shi. Shi mutumin nan gaskiya ya kamata ya zama role model ne. Mutumin da kuma hanyoyin da yake bi gaskiya kaman akwai wani dattijo a unguwan mu shi ma duk halayen shi ne irin wanda na lissafo amman kuma shi duk azumi idan ya zo yana raba abinci. Shi yasa kowane matasa a unguwan mu ko da ya sa aiki ne ko da babu kuɗi, kowani matashi yana burin kuma yana ƙoƙarin ya mashi ko da kyauta ne saboda mutumin yana da ƙwarjini sosai saboda yanayin taimakawa talakawa da yake yi. Domin duniya ba ta buƙatar mutane da za ta haskaka hanya. Ba kawai sun ba kawai sun yi haka ne don cimma wani buri na rayuwarsu ba amma kawai suna yi ne don su taimakama juna.

Gaskiya ɗinkin hannu akan tufafi ɗinki ne da akeyi don yin fasahar zane-zane da allura da launin zare akan kaya. Wato ana yin shi ne da hannu ba da inji ba kuma mata sun fi yin shi a cikin gida. Wanda in mace ba ta da aikin komi, za a kawo mata ta dinga yi. Ya zama kamar sana'anta tana yi. Tana yin zubi a cikin gida. Idan ta yi sai ta dinga zuba adashi da kuɗin. Shi ya sa, shi ya sa ake yi za ku ga mace ta samu sana'ar yi a cikin gida. Mata da yawa suna da sana'ar yin zubi a gida. Suna yin zane ne akan riga, kuma mafiya, da kuma mayafi na musamman. Sannan kuma mafiya yawan da suke yi, suna yin shi ne domin su sami kuɗi. Maza ma suna yin shi akan sana'a. Akwai maza masu yin da ƙwazo wanda suke yin shi, kuma suna yin ayyuka ne da shi. Wasu har ka za-- akwai maza da yawa za ku ga suna yin shi kuma suna yin shi ne da ƙwazo. Wasu za ku ga suna yin rigunan sanyi ko kuma rigunan sarakai da hula da takalmi. Akwai kuma yara da ɗalibai wanda suke yi don, don su yi koyon yadda ake yi, kuma suna yi ɗaukan shi ne a matsayi, a matsayin sana'a da za su yi yau da kullum domin su sami kuɗi. A yau har, a yau har ila yau ana yin sana'ar ne domin a sami kuɗi. Amma kuma ba a ko ina ake yin shi ba. Za ku ga mostly ana yi ne a ƙauyaku da kuma birane, amma ba a ko ina ake yin shi ba. Amma kuma idan mutum yana so ya koya, zai je wajen ƙwararru ne domin ya koya. Sannan kuma ana yin shi ne akan kowane tufafi. Ba wai an kaɗaita tufafin da za a yi ba, ace wannan tufafin shi ne na yin shi ba. A'a, ana yi ne akan kowane tufafi. Sannan kuma an fi yin shi a babbar riga. Ana yin zubin ne mai kyau iya wuya, sannan kuma da hannu, sannan da ƙasar riga, sannan a hula kuma, sannan a hula kuma ana yin dukan, a dukan hula ne. Sai ku ga hula ta yi kyau an ƙara ma hula tsada. Sannan kuma a jikin takalmi, shi ma ana yin shi ne a takalman sarakai kawai. Sannan kuma kowa da kowa yana yi. Sannan kuma ana yin shi a jikin mana, mayafi. Ana yin zanene mai laushi a gefen mayafi. Wanda kowa ya kalla sai ya san wannan mayafin mai tsada ne. Sannan kuma ana yin shi a jikin takalmi da jaka. Ana zuba shi ne a shiga, wanda kowa ya gani sai ya burge shi idan aka yi a takalmi da jaka. Kuma ana yi na musamman ne ma sarakai wanda babu, babu wanda ake ma irin shi. Wanda in dai ma na sarki ne ba wanda ko min kuɗinka ba a yi maka irin shi domin al'ada ce a ce dole na sarki sai ya fi na kowa kyau. Sannan ana yin shi ne masu, a nuna ma sarakan saboda daraja da saboda a ga darajan sarakan, kuma al'adance ne ya ce a yi. Banbancin ɗinkin inji da ɗinkin hannu, a ɗinkin hannu ana ganin, ɗinkin inji ya fi tsada. Sannan kuma ɗinkin hannu ana gani da hannu aka yi, ya fi araha kuma ya fi kyau. Sannan ɗinkin inji yana da sauri, kuma, yana da sauri kuma nan da nan ake yin shi. Amma ɗinkin hannu yana ɗaukan lokaci. Kuma ɗinkin hannu yana, ana sa rai ne ga yaro zai zama ƙwazartacce idan ya yi shi. Akwai wasu matasa na musamman da sun haɗa shi da salon na zamani, wanda in suna yin zubin in shi za ku gani suna yi kamar inji ne ya yi. Kamar ana yin shi a jikin wando da riga t-shirt da kuma jaket. Idan sun yi muku za ku ga na musamman ne, kamar a ce inji ne ya yi. Gaskiya matasa in suka yi aikin nan ya fi, ya fi kama na--

A gaskiya idan an tambaye ni aka ce wace kyakkyawan ɗabi'a ne da ta fara zama ruwan dare a tsakanin mutane, shine tausayi ga jin kan juna. Saboda tausayi da jin kan juna ya zama ruwan dare. Saboda idan mutum zai ga mara tausayi to za ku ga mutumin ba a son shi. Saboda shi ya sa tausayi da jin kan juna ya zama ruwan dare a tsakaninmu Hausawa. Domin tausayi da jin kan juna ga, yana sa kyakkewan ɗabi'u da zai biyo baya. Domin mutane suke da tausayi zai iya yin magana mai kyau kuma zai iya tu-- ba zai iya cutar da wani ba. Na biyu kuma mutumin da yake tausayi da jin kan juna yana da taimakawa. Idan za ku ga wanda yake jin kan juna da tausayi, za ku gan shi yana taimakon naƙasa da shi kuma yana taimakon naƙasa, na sama da shi idan bai da kuɗi. Kuma idan za ku ga mai tausayi da jin kan juna yana yin haƙuri, musamman za ku gan shi baya fushi da saurin fushi. Kuma za ku gan shi mai yin gaskiya ne, yana da riƙon gaskiya.

Gaskiya tafiya a ƙasa yafi daɗi ba kaman tafiya a kan abun hawa ba kaman mota, mashin, jirgi da dai sauransu ko kuma ma keke. Tafiya a ƙasa yafi daɗi saboda zaka samu abokan tafiya kuma kai da ƙawayenka ko kuma abokanka zaku dinga tafiya kuna fira kuma zaku iya dinga siyan abubuwa a hanya kuna tafiya kuna ci kuna nishaɗi. Kama a ce idan daga gida zaku je zuwa makaranta kuna tahowa a ƙasa ko kuma wani kuɗin shi ya ƙare, za ku ga ana tafiya ne wannan ya siya muku wannan, wannan ya siya muku misali rake, wannan ya siya muku alewa, wannan ya siya muku mangwaro ana tafiya ana sha ana labari ana. Gaskiya tafiya da ana tafiya ana labari yana da daɗi sosai kuma mats-- kaman tafiyan ƙasa. Ni nakan yi tafiyan ƙasa kaman so uku ko so huɗu a rana saboda tafiyan ƙasa yafi zaka dinga ganin abubuwan da yake faruwa a kan hanya kuma zaku dinga ganin masu saye da sayarwa a kan hanya. Amma akwai dokoki sosai da yake tafiya-- ake amfani da shi domin tafiya a kan hany-- tafiyan ƙasa a kan hanya saboda idan mutum in bai bi dokokin nan ba abun hawa zai iya zuwa ya kaɗe shi. Kama idan an-- ka dinga kallon abun hawa in yana tahowa maka yadda, yadda zaka dinga ganin abun hawa kai ya zo ya buge ka. In kuma kana, in kuma kana komawa ne shi ma ka juya ta ɗayan titi yadda shi ma zaka dinga ganin mai dawowa saboda kai ya buge ka. Akwai dokokin da yake yi a kan tafiyan titi saboda ba ko wane tafiya ba ne ake tafiya haka kawai. Sannan kuma in tafiyan ƙasa ne zaku shi ma ana zuwa ana tafiya ne ba, ana tafiya ne ba wai zaka dinga tafiya haka kawai ba. Zaka dinga kallon gefen titi kuma mutum zai tsaya a gefen titi ba zai shiga tsakiyan titi ba. In kuma acikin unguwanni ne shima karkayi tafiya a gefen kwata a'a zakabi cikin unguwa ne. Amma kuma akwai hanya da dokokin tafiya a ƙasa idan zaka hau kan titi da daddare. Anfi so in mutum zaiyi tafiya a kasa da dare yasa fararen kaya bawai yasa baƙaƙen kaya ba yanda idan mai abun haya yazo zaice yauwa wannan mutum ne bazan bigeshi ba amma idan mutum ya sa baƙaƙen kaya yana tafiya a ƙasa da daddare mutum-- mai abun hawa ba zai gane cewa mutum ba ne ko wani abun da ba mutum ba ne zai zo kawai ya buge shi ne. Shi ya sa ake cewa akwai dokokin da ake sa, ake sa kaya domin tafiyan ƙasa ko kuma duk wanda zai yi tafiya ba a kan abun hawa ba.

A gaskiya ni ina amfani da yawa da intanet sau da yawa a cikin wayana. Saboda lokacin duk lokacin da na ɗauka waya in dai ba wai bani da data ba. Shin ina hawa kan intanet ce, ko in hau kan Facebook, ko kan WhatsApp ko kan TikTok in ta kallon abin da yake faruwa a cikin duniya. To ai ba zan iya rayuwa ba in banda intanet ina kallon intanet aƙalla sau biyar ko sau shida a rana. Saboda in ma biyar ko sau shidan ne duk sau ɗaya sai na kai wajen awa biyu da wayana a hannu. Saboda in dinga kallon abun da yake faruwa a duniya in san me duniya take ciki. Saboda duk wanda baya amfani da intanet za ka, za ku ga mostly ba su san me duniya take ciki ba. Sai dai a dinga ba su labari. Amma in dai kai kana amfani da intanet, za ku ga abubuwan da yake faruwa a ƙasan wajama kai za ka mafin wanda yake ƙasan sani, za ka riga wanda yake ƙasan sani. Saboda sanadiyar amfani da intanet ɗin da kake yi. Gaskiya amfani da intanet yana da amfani sosai. Saboda mutane suna ganin amfanonin shi musamman ga rashin amfanin shi. Wasu sun ce intanet yana lalata yara, amma ni dai ina ganin amfani da intanet ya fi rashin amfanin intanet. Saboda a kan intanet ne za ka zo ka samu, ka yi karatu, ka yi project sannan ka ƙara karatun boko da islamiyya. Yanzu intanet yazo ya zama kamar makaranta ko me kake nema za ka samu a cikin intanet. Ba wai sai ka je ka nema a wani waje ba. Ko me kake nema yanzu kowane irin littattafai kana yin searching ɗin shi a cikin intanet za ka samu. Ba wai sai ka je wani waje kana roƙa ba. Intanet ya zo mana da sauƙi. Yadda ko ko me muke nema za mu samu a cikin intanet ɗin. Na tuna ma lokacin da aka mana ƙari a islamiyya, ina ta zuwa wajen wata ƙawata ta ƙara mun saboda na manta. Na yi, na yi da ita ta ƙara mun saboda na manta. Sai kawai sai ta ce ba za ta ƙara mun ba. Ina buɗe wayana na shiga intanet na duba suran da aka ƙara mana. Sai kawai na ji muryar Sudais da na, na ji na, na koya da muryar Sudais. Na ce kai Alhamdulillah gaskiya intanet ta yi. Yanzu da ba don intanet ɗin nan ba da haka zan je makaranta malam ya zo ya zane ni. Gaskiya ni dai naga amfanin ina amfani da intanet kuma naga amfanin shi sama ga rashin amfanin shi ga al'umma.

Eh gaskiya ni dai bana iya kunna wuta saboda wutan lantarki gaskiya ana jin tsoro saboda kan mutum yazo ya kunna shokin yaja shi. Ban taɓa manta wani labari wani a unguwan mu lokacin da wutan gidan mu ya lalace da na fita na ga wani mutumi na ce don Allah ka zo ka gyara mana wuta ko ka kunna mana wuta. Sai ya ce shi ya iya ashe duk saboda yayi ne saboda in mishi magana. Ina sai na ce to don Allah ya gyara mana. Yana zuwa ya taɓa wutan sai shokin ya ja shi sai mutumin ya faɗo sai ya fara kuka a bashi madara a bashi madara. Da aka duaka minti biyar ba a bashi ba shine ya ce shi ba zai ƙara taɓa wuta ba saboda shokin ya ja shi ba saboda shokin ya ja shi shi ba zai iya ba. Shine na ce ai da ka san ba ka iya ba da ka gaya mun saboda me za ka taɓa. Shine ya ce ai ya taɓa ne saboda ya min magana. Shi yasa na ce idan na fara tun daga lokacin na fara jin tsoron wutan shokin. Saboda haka gaskiya ni bana iya kunna wuta. Idan za a kunna wuta a gidan mu ana akan kira yaya na ne saboda ya fi ni ƙarfi sai ya kunna wutan.

Gaskiya ni wasan da nake yi tun ina ƙarama kuma har yanzu ina so ina yin shi, shine wasan ƴar ƙwado da ƴar gala gala. Saboda wasan ƴar ƙwado wasa ne da take sa mutum cikin nishaɗi kuma take sa mutum sitayin musu. Saboda wasan ƴar ƙwado ita wasa ce wanda ake yi tun kaka da kakanni. Wasan ƴar ƙwado tana da daɗi sosai saboda tana ɗauke ma mutum cikin-- mutum nishaɗi kuma tana ɗauke ma mutum damuwa. Kaman a ce yanzu in mutum zai fara wasan ƴar ƙwado, an fi yin wasan ƴar ƙwado da damina. Mutum zai, mutum zai tsinto ƴaƴan shi wato ƴaƴan duwatsu. Zai tsinto kaman guda ishirin zuwa sama. Sannan wanda za ku yi wasan da shi, shi ma zai tsinto guda ashirin zuwa sama. Sannan ku ɗauko ƴar ƙwale wato wata 'yar 'ya guda ɗaya wanda za ku dinga wurga shi sama kuna kwaso dutsi nan. Gaskiya wasan ƴar ƙwado wasa ne da take sa nishaɗi sosai. Sannan kuma akwai wasan ƴar gala gala. Wasan ƴar gala gala shine wanda mutum zai, zai laye, zai zana layi sannan kuma ya yi ta tsalle a ciki. Yana du-- yana wuga ƴaƴan shi. In mutum ya wuga 'yar 'yar shi har ya zo ya siya gida. In mutum ya wuga 'yar'yar shi tai sama sannan ya wuga ta cikin gida, sai mutum ya tsatstsallake sauran gidan, ba zai tsallake gidan da ya sa, ba zai tsallake gidan da ya sa 'ya'yar shi a ciki ba. Haka mutum zai tayi tas yai tayi yai tayi has sai ya sayi gida. Gaskiya wasan ƴar ƙwado da ƴar gala gala wasa ne wanda ake yi tun kaka da kakanni. Kuma hai wala yau yara da yaran mu duk suna yin wasan ƴar ƙwado da wasan ƴar gala gala. Saboda wasannin suna da matuƙar daɗi. Sannan kuma akwai wasan karta da wasan ludo. Wasan karta da wasan ludo sune ake yin amfani da kati. Wato akwai wasan kuma what shine ake amfani da kati. Wannnan wasan mai dattijo, wannan wasan dattijo, dattijawa sun fi yin su. Wasan dattijawa ne suka fi yin su. Wato dattijan unguwar ku za ku ga duk yamma sun ajiye kujera, sun zo sun jajjera da layi suna yin wasan ludo ko wasan karta. Har wani ma za ku gi an ce wai wasan caca ne. Amma in dai an ce ba a sa kuɗi ba shi ne caca. Wanda aka sa kuɗi kuma shi ne caca. In ba a sa kuɗi ba shi ne wanda ba caca ba. Shi ya sa da nake jin daɗin wasan ƴar gala gala ko wasan ƴar ƙwado. Su ba a ce su sata ba ne.